Lokacin da babu wutar lantarki, lalle za a same ni a kan wayata ce, ko ko da ina amfani da laptop wajen kallo ko koyan darasi a wasu abubuwa da za su ƙara wa rayuwa na muhimmanci. Ko ko a same ni ina koya wa yara abunda zai amfane su wato da ilimin boko kenan.

Nakan dafa ƙwai, nakan so in dafa ƙwai na ta wannan hanya. Wato bayan na ɗauka zan wanke shi, wanke baya. Idan na wanke bayan sai in sa shi a cikin tukunya. Bayan na sa shi a cikin tukunya zan ɗaura akan wuta sai in ba shi wasu ɗan mintoti. Na fi son a ce cikin ya dafu gaba ɗaya wato yolk ɗin ya dafu sannan sai in ci shi haka.

To! Ya danganta daga inda nake neman izini, yayi daga wurin maigida ko wajen aiki da sauransu haka. Idan a gida ne za mu zanna mu yi shi kamar shawarar ba wai kamar ina neman izini ba cewan inda son samu fa ina son yin abu kamar haka sannan sai in jima zai faɗa. Idan akwai wani gyare-gyare da za a yi sai muyi. Idan kuma a wajen aiki ne, wasiƙa zan rubuta ta neman izini na hutu shine.

A'a, mutum kamar iri na gaskiya na fi son shinkafa da tuwo. Na fi son shinkafa sosai, musamman ah, fried rice, wanda aka yi shi sannan inga ga kaza, gashi ya ji kayan haɗinnan na fi son shi, fiye da tuwo. Ba safai na kan so tuwo ba, saboda shi idan ka ci baya kan narke da sauri a ciki na, saboda haka na fi son shinkafa.

Soro, abun da nake jin soro shine abun da zai bukana a gaba wanda ban san shi ba. Ahhh nakan matukar jin soro kama a yanzu yanayi yadda nake haka me zai faru bayan na bar duniyar nan, me zai faru da 'ya'yana abun da na fi jin soron sake nan saboda zamanin nan in ka duba yawanci bayan mata sun mutu se kiga ya zama matsala ma yara wanda namiji ba zai damu ya duba yanda yaran su ke bada sauransu haka shi da harkan gaban sa yake. Shi ne abun da na fi jin soro.

A yanzu kam ba na amfani da shi amma akwai abun da nake yi wacce take online kaman a wurin aiki na kan yi amfani da shi in creating video ta advert. So na kan yi amfani da shi. Nan ba sai na yi amfani da muryana ba, yanda zan saka text kawai sai sannan wato ita AI in sai ta faɗa abun da na rubuta. Bayan nan kuma yakan bani accuracy in zaɓi muryan da nake so mace ko miji da sauransu haka.

Abun da fi mahimmanci a kasuwa shine hulɗa da jama'a. Sanin abin da ya kamata mai kasuwa yayi don samun riba, don jawo hankalin mutane ta wurin kasuwarsa. Lallai ka sani ba kai kaɗai kake sayar da irin wannan kayan ba. Sanin da barbari da zaka bi don shawo hankalin kan mutane abu ne mai mahimmanci. Shi ya sa hulɗa da jama'a yana da kyau. Shi ne na ga kamar abu mafi mahimmanci.

Kayan gishiri kuma mai za a yi da kayan gishiri? Na fi son kayan zaki. Kayan zaki dai to ko in ce gishirin? Gishirin ɗanɗano ta abinci ke nan. Idan ɗanɗano ta abinci ne, eh na fi son kayan gishiri saboda shi zaki ba abu ne mai kyau ba gaskiya. So na fi son kayan gishiri.

Eh, ina jimrewa saboda ko da abinci zan ci, idan babu barkono bana kan ji daɗin cin sa, sai in ji baki na wani iri. Amma sa'in da na ci abinci na ji akwai barkono sosai, yakan sa ni inji na ƙoshi na kuma ci abinci yanda nake so. Eh ina so sosai ma ina iya daurewa.

Aaa Angoma ba babbace, babbace take, anguwa ce kuma wanda masu kuɗi da talakoki duk suke a guri ɗaya. Anguwa ce wanda, aa ince ta yi developing amma ba irin yadda ake zata irin na ƴan birni ba, saboda akwai ƙasa an yi hi, babu ko kwalta guda ɗaya haka. Anguwa ne mai kyau.

Eh ina jurewa zafi, saboda ni yadda Allah ya halita ni shine bani kan ji zafi nakan jure. Na fi son zafi lokacin zafi da lokacin sanyi. Idan zafi ta zo, ah nakan ji daidai amma idan sanyi ne yakan sa kafafuwana suna ciwo da sauransu haka. Ina jurewa zafi kayi wanka kasa dan kananan kaya haka ka zauna shikenan.

Na fi so in ga ɗaki na a birke yake, wato in ga su kushin, in ga su talabijin, kayan ɗaki wacce ta zamani. Haka na ke so. Sannan sama nan na fi so in gan ta fara, POP ƙasa a zuba mun tayil ina tana ƙyalli amma fa ba me zamar da mutum ba. Haka na ke so in ga ɗaki take, haske yake fes fes.

Eh sosai ma kuwa ina yin tsalle ta igiya. Ina da igiyoyi kala uku, wato ina da fari, ina da kore, ina da mai karan lemu. Sannan wanda zanyi amfani da shi ya danganta daga yanda nake, ko a waje ko a ciki. In ina ciki ne nakan yi amfani da faran igiya, in kuma nafita waje nakan yi amfani da kore ko kuma mai kalan lemu don motsa jiki.

To gaskiya ce zan iya cewa ban fahimci tambayan sosai ba, sa hannu ta yaya kenan? Hannu Sa hannu a ta meye? In ce wannan Hausan ta mun ƙarfi ne ko ko ban fahimce shi ba? To inda za a samu a mun fassara ko ta wani fanni ake nufi da zafi.

Eh gaskiya a abincin gargajiya nafi son tuwo fa da miyan gyaɗa, saboda shi gyaɗa yana da sinadarai da yawa a cikinsa. Sannan akwai wani baiwan da Allah ya masa, bayan anyi sai kaji, kana jin maiƙo-maiƙo, mayi-mayi a ciki ga zaƙinsan nan dai ya zama a tace. So nafi so a abincin gargajiya tuwo dai, kuma tuwon nan fa ta shinkafa, tuwon shinkafa da miyan gyaɗa.